To daa de ndum-- nde ake amfani da tabar kudi a Najeriya, ai muna tara tabar kudi na iya tara lokacin iccen naira guda ɗaya domin naira ɗaya daɗin yana na tabar neko da kuma, eh, kobo hamsin kenan fifty kobo shi ma taba yake. To lokacin muka iya tara i wancan kudi na tabara. To ko lokacin de ma an zo daga baya de an yi kama wancan ya wuce, sai daga baya sai munzo mun gani anasa ke kawo wani kudi kuma su lebiyar a-- ko kuma naira biyu aka taba. To lokacin muka iya tara shi. To lokacin kuma ga shi kudi Najeriya auki ta tareka tarege iri bata de auki ba sosai aka kafin ka-- nce za akasa mo dallas na Amurka guda ɗaya ya kamata za aka kasa nce de naira wato na-- na Najeriya kenan naira dari ɗaya da, da nagen dari ɗaya da hamsin da biyu ko. To sai abun na takara wahala ko lokacin de ake tamanin da bakwai kafin ya shiga dari biyu kafin a kasa mo dallas deya. To yanzu maka hagen yanzu aka inde takasa nce a Najeriya yanzu aka har take dubu ɗaya da ɗari takwas. Amma Najeriya tasa koyi iri dubu ɗaya da ɗari biyar aka de yan kai. To gaskiya abun bata de so ki ba. Shi ya sa yanzu de ma tunda a kudi mba auki ba to kaji kana tara tabar kudi ai wancan kana tara maka in ka kaya ne kawe domin ka gen tabar kudi na de nauyi sosai ko. To nauyin shi ya fi nauyin nce kudi na takarda de za ka iya kawe kasa jiwo. To yanzu de ma ba amfanin ma de shi tabar kudi a Najeriya domin ina bubbuwa son kasa nce yanzu de kyar kasa mu wani abun de za ka iya saya a naira hamsin ma. To a hamsin din yanzu aka Najeriya naira hamsin abin de za ka iya saya de shi kawai nagen mba iri ruwa. Wuna cikin leda de aka kira fim yawata din namba gaskiya ma ba abin de za ka iya saya de naira hamsin mba. Haka ne kudi Najeriya yanzu ko bata de auki ba kawe tareka ta zama kama, kamar ganyene kawai de aka sinko daga, daga gona de ake share duwawu de shi. To ka gen yanzu aka shi ya sa ai ka koka kasko ka, ka kawo tabar kudi wai za a yi amfani da shi. Ai wancan ma bata de amfani domin za ka kafin ka hada dubu ɗaya na tabar kudi turu wa. Ai wancan ba karemi aiki ba kuma ba karemi kaya za ka ɗauka kana saka jika siyo wani abu aka suwa ba. To, en, saboda haka de ma sabida haka wala niga ba amfani da shi kuma ba yanzu aka. To a yanzu aka din mba na tara tabar kudi amma n tara kudi ne ka nna tara-- nza tara masa in na tara na takarda dinkin nawa. To yanzu aka muna de dari ɗaya har zuwa dubu ɗaya. To dari ɗaya, dari biyu, dari biyar, dubu ɗaya. To wancan ne na takarda ne muke de shi yanzu aka. To in za ka tara kudi kana son kareka yiya-- har kudi yayi yawa amma kare cika maka kwan de wuri ba to ya kamata nemo dubu ɗaya ɗaya ne ana tara wa ko. To iri wancan ne ka tara wansu lokacin za ka iya kasa nce kudi kusa dubu da dari biyar. Wansu lokacin mutane masu kudi kenan har de million amma ba ka gen cewa a-- wai ya cika kwan de wuri ba. Amma iri wancan ka tara naira biyar biyar ne ko naira goma gaskiya ka gen ai kwan de wuri zai cika da kudi. Sai a ji kamar wuri babba kudi ne amma na an kalela kudi ne. Sai domin ka yi amfani da biyar biyar ko kuma naira goma goma shi ya sa ya cika kwan de wuri. To tara kudi gaskiya nagen sai a, a gefen Amurka da kuma su Biritaniya wani de kudi su har yana de auki sosai de naira nce wato a tabar kudi kama dallas guda ɗaya ka iya saya abu de dama. Da kuma na ji cewa in ka je a kasa su Biritaniya za ka iya saya abu de pound sterling kun kwa ɗaya haka a za ka saya abu buhuwa ɗaya wa ka yi amfani da shi. To in ka je kasa Ghana ma haka na ji wai su ma suna amfani da, da shi kudi tabar domin ya koyi aboki nan de ya dawo daga wuri kwanakin baya sai yana amfani da kudi su de su ke kira wai cidisco. To sai ya ciro wansu tabar kudi a tambayi shi yana kira su wai, wai pesewa ne ko pesewa. To pesewa su suna amfani da tabar kudi domin kudi su na de auki in ka je wurin za ka iya saya abu buhuwa da kana nan kudi sosai haka. Amma namu kasa Najeriya yanzu gaskiya ba sai ko su, eh, su shiga ba mudi su siyo me suke yi ba. Kome de kome ta ja baya shi ya sa, ah, wancan tabar kudi ba amfani da shi kuma ba. Ka wai sai muna de amfani da kudi takarda duk da haka de ma wancan de ma yanzu aka ma kwan de basu auki kuma ba kama ba a ji kamfani da su ba kama iri naira.

Na, ai ko wane safe na tashi shi ne ina gama adu'a har zan yi shirin tafiya wurin aiki da wanka zan fara. Toh ina dawo wurin aiki kuma wasu lokaci har na samu na dawo da rana cewa akwai rana yana zafi sosai haka har zufa na fitamin jiki. Dole zan sake dan zuba ruwa a jiki da rana. In ba haka zan iya bari kena in huta sosai. Dul lokacin da na samu, eh, dama irin zuwa da yamma haka, sai lokacin da zan yi wanka kuma wancan dai-dai na yi wanka domin in samu yin birci da kyau sosai. Lokacin da zan shiga birci kena ko. Toh wanka kam abin da muke yi kowane rana ne. Da akwai wasu lokaci za a iya yin shi a ce irin zuwa har sau uku haka rana. Wasu lokaci har ma fiye da haka. Toh, na wanka ne ai dole kawai dai zan ce a rana ne. Dole za a yi in ma so ɗaya ne kawai komi da wuyan ruwa. Ko ma har da rani lokacin da ana wuyan ruwa sosai dai ba mu wa cika samu ruwa sosai ba. Toh dole ne kawai na safe za a yi wanka domin mutum ba zai tashi ya tafi wurin aiki yana wari. Toh ai wancan ba, abu mai kyau bane. Toh muna wanka din za a yi wanka da safe a shafa mai. Wasu lokaci za a iya wankan irin babu ruwa sosai ba. Dan ruwa kalila ne. Zan iya ce toh ba zan yi amfani da soso ba. Kawai zan shafa sabulu ne kawai a jiki, domin a samu a yi kumfa sai a wanke shi. In an wanke kuma sai a cire wuri sai a wuce wurin a share jiki da zeni ko. Haka dai sai a wuce wurin. Toh, in ya kasancewa dole ne kawai dai wai ruwan tana daidan, tana daidan ya wa toh sai a yi amfani da shi. Zan ce dai lokacin da anyi wuyan ruwa abin da zai iya hana mu shi ne irin mu je bayan gida ah toilet da ya na gida ka gani domin shi kan da ruwa ake wanke ana wanke shi. Toh kaje kuma kana kokari ka wanke kuma ka gan ba ruwa ba ai kaje ka ɗebo ruwa dai nisa ka zo kana wanke shaɗɗa da shi. Ai wancan akwai matsala sosai. Toh irin dai dai lokacin ne muka iya shiga daji. A je a yi bayan gida. In an gama bayan gida sai a dawo. Toh wancan haka yake kasancewa. Ama na wanka ne kam ai wanka ne kam ba a shiga daji cewa akwai dan ruwan da za a samu a wurin. Ba domin wannan maganar rani ne domin da rani man duk kori da kuma sun rafi dai suna nan kusa da gida. Ai duk sun bushe. Toh ba za ka iya ce bari kaje rafi kaje ka yi wanka a wurin ba. Ko da yake waensu rafi da mun je zamu ɗan tone kasa a wurin. Sai ka gan kafinka hankara sai ruwa zai kawo ruwa. Yana kawo ruwa dai sai mu ɗeba mu na zuba. A kuwa bukoti ko kuma ah duk abin da muka ke da zamu ɗeba ruwan da shi ko ma daro ne. Toh mun ɗiba sai mu kawo gida. Mu kawo gida din ka gan dai-dai kena ko. Toh amma wai duk wahala da aka sha din dai ba za zo ana amfani da ruwan kawai ana lalata da shi a banza ba. Duk abin da za a yi dai za a tabbata cewa wancan ruwan ya amfane ka sosai haka. Wasu lokaci ka gan ruwan da ka wanke kwano da shi. Shi ne zaka sake ka wanke wasan abu bane shi domin a samu a yi amfani da shi sosai. Toh wansu lokaci ruwan da muka yi ɗauriya da shi wato da muka wanke zenuwan mu da shi. Da shi kuma za a sake in an je bayan gida a wanke shi da shi. Toh ka gan ana kokari dai ruwan dai ya amfane ka sosai sosai haka kara kuma a je ana, a je ana amfani da shi a banza ruwa na, ruwa na ɓace wa kawai ana tafiya a sake a ɗebo kuma. Ka gan yaran da suna je su, yaranmu da suna je suna ɗebo muna shi a rafi din na ko kuma inda aka tone gum din na ai suma suna jin jiki ko ba haka ba. Kafinka hankara sai wasu lokaci ka gan su jikinsu na zafi ai ya je maka cewa zaka je ka kashe kudi ka siya magani. Ba daga kasibiti kana basu su sha toh ka gan wancan ma ai wa toh asara ne a wurinka ko. Shi ya sa lokaci mu ma muna gan wahala da suke sha dai za mu ce ya kamata a ɗan rage amfani da ruwan a sa dai yaran su samu su zan huta suma. Toh suma suna amfani da shi. Za sa su su yi wanka. Wasu lokaci zamu ce toh in sun je dai su tafi da soso zuwa a rafin suyi na su wanka a wurin domin sun ɗebo ruwa a gida. A yi amfani da shi a gida ne. To ka gan an rage aiki kena ko. Amma kasa yaro ya je ya ɗebo ruwa ya zo yayi wanka a gida. Toh, ai wato wancan bai amfane shi sosai ba. In ya je din in dai-dai lokacin yamma bai yi ba wa toh ba sanyi sosai ba haka. Za ce toh in kun je ku je da soso da sabulu kuyi wankanku a wurin. Har waensu lokaci za su tafi da kannan su, su je da kwanon wankewa su je su gama wanke a rafi din sai su dawo mana da shi. Toh ana wankan a wurin. Wasu lokaci mu ma da kanmu in zan mun samu zarafi zamu iya tafiya rafi din ma domin akwai fannin wurin wankan maza zamu je muyi wanka.